Ina kake tofa miyo? A ina kake tofa miyo? A wane wuri ne kake tofa miyo? Shin ako ina ne ake tofa miyo? Ina ce ana tofa miyo a wurin da ya kasance za a iya kore shi da fi. Kuka wurin da ya kasance, yana da ƙasa. Don ƙasa ƙasan ka rufe idan dai har ka tofa miyo a gu.

Waɗanne apps kake amfani dasu sau da yawa? Wani irin application ne kake amfani dasu a kankari? Kaman wani application ne kake amfani dasu a kankari? Wadanne apps ne kake amfani dasu sau da yawa?

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Me kake yi a sa'annin da kake jin damuwa a zuciyar ka? Wane abu ne yake zuwa maka a lokacin da kake jin damuwa? Waɗanne abu ne su ke.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Yaya kake sh- yanke shawara a aikinka? Ta wane fanni ne kake bi? Ta wane hanya kake bi ka yanke shawara a aikinka? Shawaran ka yakan zuwa ta yaya ne? Kana tambayan abokin ka ne ko ɗan uwa?

Kana zuwa aiki lokacin daidai, kana zuwa aiki lokaci daidai, shin a cikin lokaci ne kake zuwa aiki? Shin daga wane lokaci ne wane lokaci kake zuwa aiki? Kana zuwa aiki ne daga ranar Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ko kuma kana zuwa ne a wani.

Menene kake son canza a wurin aiki? Menene kake son canza a gurin aiki? Menene kake son canza a wurin aiki? Wane irin abu ne kake son canza a wurin aiki? Da miye da miye kake son ka caccanja a wurin aiki ka?

Yaya kake karɓan baƙo? Ta yaya kake karɓan baƙo? Baƙo dai shi dai wani mutum ne wanda zai zo maka a yanayi ɗan dafa garin shi ba ya so cin zai zauna da kai da shi, kamar ɗan'uwanka na daga nesa ko ƙuwa ɗan'uwanka.

Yaya kake gaishe, yaya kake gaishe wa mutum? Yaya kake gaishe wa mutane? Yaya kake gaishe da mutane? Ta yaya ne kake gaishe da mutane? A cikin wani lokaci ne kake gaishe da mutane? Shin kullum ne ya kasance kake gaishe da mutane? Su waye da su waye kake gaishe?

Yaya kake sassanta rikici a aiki? Ta yaya ne kake sassanta rikici a aiki? Eh to, ta zaman lafiya ne ya kamata a sassanta rikici ba tare da hayaniya ba, tare da fahimtar da wanda ba shi da gaskiya. Sannan wanda kuma yake da gaskiya a ba shi gaskiya.

Kana iya ɗaura ƙulli, shin idan aka ka maka igiya kana iya ɗaura ƙullin shi? Ko ko ba ka iya wa? Kama samma minene igiya, kana iya ɗaura ƙullin igiya a ko da yaushe ko kuwa a rana.

Kuna yin wuta da itace? Shin kuna amfani da itace wajen kunna wuta? Shin itace ne abin kunna wutan ku? Shin dame damene ne kuke yin amfani wajen yin girki? Sannan kuna kunna wuta ne lokacin girkin ku?

Kana amfani da mataimakin murya? Shin kana amfani da wani abu wanda zai taimaka maka a gurin yin aiki na magana? Shin dame dame kake amfani dasu saboda su taimake ka a gurin aikin yin murya? Kana amfani da mataimakin.

Kana raba abinci da mutane? Shin kana raba abinci da mutane? Shin kai mai raba abinci ne? Dawadawa ne kake ba ma abinci? Shin kana raba abinci? Kana raba abinci da mutane ne ko kokai kaɗai kake raba?

Wani yanayi, wani yanayin ɗaki kake so? Wane irin yanayin ɗaki ne ka fi so? Wani kalan ɗaki ne ka fi so? Shin ka fi son ɗaki mai guda ɗaya ko ko ka fi son ɗaki ciki da falo ko ko ka fi son ɗakuna kamar mai guda uku da.

Eh kana ci da cokali ko hannu, shine cokali ne kake ci ko da hannu. Kana ci da cokali ne ko da hannu ne kake ci, shine mene ne kake cin abinci? Wadanne irin cokali kake cin abinci? Da na karfe ne ko da na ruko.

Yaya kake tafa? Yaya kake yin tafi? Da wane hannu ne kake yin tafi? Hannu uku ne ko kuwa hannu biyu? Idan zaka tafa, ya kake ji a ranka? To wane nishaɗi ne kake ji a ranka idan zaka yi tafi?

Sau nawa kake share gida? Sau nawa kake share gida? A sau nawa ne kake share gida? Ya kamata ace ana share gida sau uku a rana. Wani lokaci da safe, wani lokaci da rana, wani lokaci da yamma. Saboda gidan zai kasance a kan tsafta, zai kasance a kan tsafta, zai fi kyau. Wanda za a dinga gani shi da kyau a cikin.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Yaya kake magana da abokan cinikin ka? Ya kamata ace kana magana da abokan cinikin ka. Maganar ya kasance furuci mai dadi mai kyau. Furucin ya kasance kana musu kalma mai kyau wanda za su fahimce ka akan sana'an ka da akan komai naka. Saboda magana mai kyau yana da dadi.

Kana ba da shawara a aiki, shin kana ba da shawara aiki? Sannan, wane irin shawara ne kake bayarwa a yanayin ayyukanka? Akwai shawara mai kyau akwai kuma shawara wadda batada kyau. Nan gaba duk wanda ya san ƙa'uder yake ya kamata ya daina ba da shawara mai kyau ne, nan saboda ya kasance a cikin wayanda za su ba da abubuwa masu inganci don amfanin rayuwar mutane, don amfanin rayuwar gurin da yake aikin shi.

Kana cin salati? Shin kai ma abokin cin salat ne? Kama ka san menene salat? Salat ana kiranshi da wani ganye ne wanda zai kasance ana cin shi. Wani lokaci ana haɗa shi da ruwa, wani lokaci kuma ba sai an haɗa shi da ruwa ba. Wani lokaci da ƙuliƙuli ake haɗa shi a ci, wani lokacin kuma da wani abubuwan sinadari na cin abinci ake haɗa shi.

Kana iya tuƙin mota? Shin kana iya tuƙa mota? A rana zaka iya tuƙa mota daga safe har yamma. Kokai ba direba bane. Kokai ɗan koya ne. Ta yaya ma ake koyan mota? Kai zaka koya ma kanka ko kuwa wani ne zai koya ma. Ta dalilin yaya ne kake koyan mota?

Kana da fanka a rufin ɗakin? Shin kana da fanka a rufin ɗakin ka? Shin kai ma'abocin shan fanka ne? A wata rana fanka yana da dadin tunya don ga amfani da shi saboda idan akwai zafi za ka iya amfani da shi allo.

Kana koyan wata yare? Shin yare ɗaya kake yi a rayuwan ka ko kuwa akwai wata yaren da kake koya? Saboda yare sun kasu kashi kashi a duniya. Kowa da yanayin da yake fahimta akan kalaman da suke fita a bakin mutane. Wasu ka ji nasu mai kyau wasu ka ji nasu abun ban dariya.

Kina bin ka'idojin aiki? Eh ina bin ka'idojin aiki, saboda ko da wane aiki ne kun ce zai kai twenty second ko zuwa maximum five minutes. Wani lokacin ina yi three minutes amma idan na yi three minutes dinna, kafin ya yi uploading ina shan wahala, ban san me ya ke faruwa ba yaka mata ku gyara.

Me kake ji rana biyan albashi? Gaskiya yana faranta mun rai sosai musamman ma ya kasance lokacin bani da kuɗi kuma ya kasance nayi aiki mai kyau wanda zai kasance kome yayi daidai. Ina maganar cewa in ya kasance an biya ni albashi, zai kasance bani da wani matsala a rayuwa na.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Mene yaya kake ji idan ka haɗu da abokinka? Shin kana jin wani nishaɗi ne da annashuwa idan ka haɗu da abokinka? Eh, yaya kake ji idan ka haɗu da abokinka? Shin abokinka yana faranta ma rai? Ko wani lokaci kai da kuka haɗu da abokinka faɗa kuke yi? Saboda faɗa babu kyau, ko da abokai ana dai faɗa kuma a zuwa a shirya.

Kana zama a kan guiwar. Kai kai aboki ne ko kai mutum ne wanda ya kasance kana aiki da abubuwan ka? Shin kai mutum ne wanda kake zama a kan guwan ka? Eh, wai kai mutum ne wanda zai kasance kana aiki da.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Shin ta wane hanya kake bi ka magance damuwanka lokacin da kake aikinka? Shin damuwa ma yana da kyau idan ya kasance kana aiki? Babu kyau idan ya kasance kana aiki, ya kasance a cikin damuwa ba wai ka ji wannan daɗin aikin ba. Ba ka ji daɗin yin shi ba saboda kana cikin baƙin ciki ko, ko, eh, ɓacin rai akan wannan damuwan da yake damunka.

Kana son bude taga a daki? Cin kai ma abocin bude taga ne? A ko da yaushe ne kake bude taga ko rana daya? Yana da kyau mutum ya kasance yana bude tagan windon shi saboda ya dinga shan iska a ko da yaushe. Yana bude tagan shi dinga ji dadi sannan wani lokaci kaji iska mai sauka kamar ana ruwa. Haka kaji iskan tana da.

Yaushe kike cin abinci da daddare? Cin kai ma abincin cin abinci ne saboda kowa yana cin abinci a lokaci-lokaci. Kamar wani zai iya cin ma abinci a rana sau biyar, wani kuma zai iya cin ma abinci a rana sau ɗaya, wani kuma sau uku, haka, haka. Amma yanayin cin abincin zai kasance da yanayin da kasaba ne ko kuwa a'a yanayin da kake samu. Dan wani yana samun abinci, wani kuma kwata-kwata ma ba samu yake ba saboda bashi da aikin ye, wani kuma yana da aiki.

Yaushe kake kwana kullum? Ta yaushe ne kake kwana kullum? Amin, wane lokaci ne kake kwana kullum? Kana kwana mai kasance da sauri ne ko ku? Mai kasance ba ka kwanciya a cikin lokaci. Kaman wani lokaci ana kwanciya daga takwas zuwa sama. Wani lokaci kuma mai kasance sai ƙarfe goman dare. Wani lokaci mahayyar ka ya danganta da irin.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Shin me kake tunawa akan yarintakan ka ko ko a akan yarintakan wani? Al'amarin yarintaka yana da annashuwa, yana da baƙin ciki, yana da kuma jin dadi. Abin da ya sa na ce haka wani lokaci zaka ga idan ka tuna wani abun da ka yi sai kaga kawai ai wannan yarinta ne. Saboda idan kana da girmanka da ƙyar za ka iya yin irin waƴannan abubuwan. Zaka ga kamar ko hauka k.

Wadanne kayan aiki kuke amfani da su? Shin wane kayan aiki ne kuke amfani da su kuwa a gurin aikinku? Wane irin kayan aiki ne kuke amfani da su? Shin kuna amfani da kayan aiki na zamani ne ko kuwa a'a, kuna amfani da kayan aiki tsofaffi? Saboda akwai kayan aiki na zamani wanda za ka ga ya kasance in kana amfani da shi za ka ga ya fi ma sauri, ya fi ma inganci da sauransu da juriya. Amma na da za ka ga akwai matsala baya sauri mai kasance za ka ga yana ma abu ƙasa.

Yaya wurin aikinku yake? Yaya wurin aikinku yake? Shin wurin aikinku ya kasance inda ake aiki ne koyaushe? Ko kuwa ya kasance inda ake aiki ne akwai hayaniya a gurin a koyaushe akwai mutane? Ko kuwa ya kasance inda ake aiki ne ba hayaniya, ba mutane sosai a gurin? Ko kuma aiki ne da ya kasance na yin hayaniya tsakanin ace ma'aikata da zai kasance sai ta surutu har ta magana a kai? Nan akwai aikin da zai kasance ba hayaniya sai dai rubutu da ajiye fayil-fayil na ayyukan da sauransu.

Yaya kake jagorantar mutane? Yaya kike jagorantar mutane a cikin al'amuranka? Koko yaya ake jagorantar mutane? Tun dai kasance mutum yana jagorantar mutane daidai da yanayin yadda suke ne. Koko, dai kasance kana jagorantar su ta yanayin da.

Kana tara tsabar kuɗi, shin kai ma abocin ajiye kuɗi ne shin kai ma abocin mm, mm, tsabar kuɗi, shin kai ma abocin tara kuɗi ne, asusu ne ke sa kuɗinka koko a cikin wani abu wanda zai kasance kana ajiye wane ko kuma kana kaiwa banki ne su adana ma?

Wane launin fankokinku suke? Wane irin launi ne bangoginku suke da shi? Shin bango yana da launi wanda zai kasance an zaɓa ne ko ko kai ne ya kasance ka zaɓamma bango launi mai kyau da yanayin yadda kake son shi ya fito ma? In dai na san bango kai za ka za'ummaka yanayin launin da kake so ya.

Yaya kake zubar da shara? Wane hanya ne kake bi ka zubar da sharan gidanku? Shin kana biya hanya madaidaiciya, ka je can kufewa ka zubar da shara? Tun daga gida ka tashi ka tafi, kana tafiya haccan wani guri da aka keɓe na zubar da shara, kama a ce kufai ko kuma hanyar rafi wanda zaka zuba da ita, ta wuce ta tafi da ita. Naga burin yana kamancecenuwa.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Aiko sauro abu ne mai ban tsoro dan saboda ƙarami ne za ka ganshi amma zai kasance yana cizo inda zaka dinga jin zafi sosai. Bayan cizo, zai dinga zuba maka wani cutan wanda ba ka gane musu ba. Zai dinga ba ka waki.

Kana jin kukan zakara da safe, kana jin carar zakara da safe. Wani lokaci carar zakara da safe Hausawa sun cinke shi a kan cewa yana da kyau. Saboda idan ya yi carar nan yana gan wa 'yansu abubuwa masu kyau ne kafin ya yi carar. Soshi ne da suka dauka cewa ai carar shi yana da kyau.

Yaya kake goyon bayan fasaha sabo? Yaya kake goyon fasaha sabo? Yaya kake goyon tarin fasaha sabo? Koko ya kake goyon fasaha ta yanayin sabon tsari, shin kana goyon sabon tsarin fasaha wanda yanzu.

Me kake yi da safiya? Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Kin a ko da yaushe me kake yi da safiya idan ka farka? Shin ya kasance kana tashi ne kawai kaci abinci? Koko ya kasance sai kaje ka wanke bakinka har ka yi wanka kafin ka zo kaci abinci. Wani yana kasancewa sai ya yi wanke bakin shi, ya yi wanka, ya gama komai sai ya zo ci abincin shi ya tafi gurin.

Kana tauna goro, kana tauna wa goro. Shin kai ma abokin tauna goron ne? Shin kai ma abokin cin goron ne? Yaya kake yi ka ci goro? Shin kana zuwa ne kawai ka fara cin shi haka kawai, koko sai ka je ka sayo, ka wanke, ya kasance mai matsa, mai tsabta kafin ka fara ci?

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Shin kai ma abokin cin kayan itacen-- shin kai ma abokin shan ruwan kayan itacen? Akwai itace wanda zai kasance zagansu masu kawo abubuwa, wasu zai kasance, ya kasance kamar ci ake yi, wasu ya kasance kuma sha ake yi. Kaman kwakwa, a gashi yana da ruwa kuma yana da abinci. To, idan ya kasance.

Kana yin waƙa cikin zuciya. Shin ƙaima abokin yin waƙa ne? Dame dame ake hadawa a yi waƙa. Wani lokaci murya ne kawai za ka ji yake fitowa, wani lokaci za ka ji sauti ne, wani lokaci kuma za ka ji kawai mazamun yanzu ma a cikin wurin ciki.

Kana iya lamba, kana iya duba number QR shin kana iya duba number QR? Eh, ina iya duba number QR da wayana saboda idan na ɗauko wayana na je app store na yi downloading QR sai in zo dadai da inda aka saba QR ɗin tana nake dubawa. Dan na dubawa naga number shine sai in ɗauka. Idan na ɗauka sai in-

Kana rufe baki lokacin hamma? Shin kai ma'abocin rufe baki ne lokacin hamma? Yaya kake rufe baki lokacin hamma? Ta yaya ne ake rufe baki? Da hannu ne kake rufewa ko ko kana samun wani abune ka rufe shi? Sannan da menene, da menene ka.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Shin kana zuwa kasuwa? Kai ma abocin zuwa kasuwa ne? Me kake saidawa a kasuwa? Da me da me kake siyarwa a kasuwa? Koko me kake jin sha'awa a kodayaushe ka dinga saidawa?

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Shin kai ma abokin amfani da ajiya ne ta yanar gizo? Kai ma abokin ajiya abu ne a yanar gizo? Kamar wasu suna ajiye hotuna wasu kuma suna ajiya ace abubuwan kallo kaman rawnin bidiyo, koko, murya, sauti wanda zai kasance ya baka abu mai ma'ana. Misali kaman masu haɗa takad.

Yaya kake inganta aikin ku? Musamman ma, kai ya kake inganta aikinka? Kana yin shi ne ta hanya mai kyau ko ko kana yin shi ta akasin haka? Ya kamata ace mutum yana inganta aikinshi ta hanya mai kyau, yanda zai fitar da shi, kowa su dinga son shi a ko da yaushe. Aiki ya kasance mai kyau, ana jin daɗin shi. Sannan za ka ga mutane a ko da yaushe suna ba ka aiki dan saboda sun ji daɗin wanda ka yi.

Kana fin son kayan zaki ko gishiri? Shin kai ma abocin shan kayan zaƙi ne ko ko abu mai ɗan gishiri gishiri? Wasu suna so su sha abu mai zaƙi saboda ya fi daɗin taɓawa a baki, wasu kuma suna son abu mai gishiri gishiri saboda ra'ayi ne kowa da na shi ra'ayin. Kowa ya bambanta da yanayin yanda zai. Yake al'amuranshi na.

Wace biki kace fi so? Wane biki kafi so? Shin ka fi son bikin ka ne ko ka fi son na wani ɗan uwanka? Wane biki ne yafi alheri, yafi ma kyau ka fi jin daɗin shi? Wani lokaci mutum ya fi son bikin ɗan shi ko ko na wani ɗan uwan shi. Duk wannan dar abun alfahari ne kuma abun so ne ga mutane. Baki ɗaya ya kasance ka kasance.

Nawa madubi kuke da su a gida? Saidai ace, madubi nawa ne kuke da su a gida? Shin madubinku ya kai guda nawa ne a gida? Wasu suna amfani da biyu, wasu kuma suna amfani da uku, wasu fiye da haka, wasu kuma bai kai ma haka ba saboda yanayin yanda tsarin gidan su ke. Wasu za su yi amfani da ɗan ƙarami wanda ake riƙewa a hannu, wasu kuma ba.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki?, shin duk kuɗin da kake kashewa kana rubutawa ne? Shin da wane kuɗi da wane kuɗi ne kake kashewa? Shin wane kuɗi ne da wane kuɗi ya kasance kake rubutawa idan ka kashe su? Sannan wanne ne idan ka kashe ƙafajin alfahari a cikinsu da jin daɗi ya kasance a nishaɗantuwa?

Kuna da manufa na wata-wata? Shin kuna haɗa kuɗaɗe na wata-wata? Shin menene kuke yi a wata-wata? Adashe ne ko wani abu mai kama da haka shine? To idan adashi ne, ku kasance ku dunga tsarin shi, iya ce na wata-wata ko kuma sati.

Yaya kake ajiye takaddun aiki? Yaya kake ajiye takaddun ayyukanka? Kana adana su ne ya kasance daya bayan ɗaya a guri ɗaya, sannan ka ɗauka ka sa su a cikin jaka, ko ko ka sa su a durowa, ko ko ka sa su a wani loka na gurin aikinku? Shin ka san takardu suna da muhimmanci, musamman ma ace takardan gurin aiki? Ana so a dinga lura da ita ta hanya me kyau.

Yaya kuke sadarwa a gurin aiki? Yaya kuke yin sadarwa a gurin aiki? Shin yana kasancewa ne ta waya me kuke bayyana abubuwan ku? Kamar yadda za ka kira ɗan'uwanka a waya ka tambaye shi yaya ka za ka za ko ku ya aka yi ka za ka za yayi ka za na gurin aiki. Ko ku ya aka ajiye ka za ko ko ina ne zan ga ka za wannan ab.

Wane irin ice cream ne ka fi so? Wane irin ice-cream ne ka ke fi so? Wannan kalma ita ce wanda zan gyara muku a kai. Shi ne, wane irin ice-cream ne ka fi so? Ice-cream akwai kala--kala, ko wanda zai kasance za ka ji shi mai sanyi. Akwai fari, akwai mai launin kala hakan za ka yi shi. To akwai kuma wanda ake yin shi za ka ji shi da kwari, akwai kuma wanda za ka ji shi da laushi. Wane--

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Wane irin shawara ne kake ba da wa a aiki? Shawara ya kasance daga wurinka ne? Ko ya kasance mai kyau? Kai wane irin shawara ne musamman ma ace a fannin koyon ko aikin kwamfuta haka. Wane irin shawara ne za ka ba ma mutane ya kasance sun fahimci abin da suke so su koya a kan harkar kwamfuta. Harkar kwamfuta yana da.

Kana jurewa barkono me yaji? Shin kai ma'abotan cin barkono ne? In ka san wani lokaci za ka samu barkono yana da yaji sosai. Kai kuma wanda za ka ji shi ɗan dai-dai ne, amma ni gaskiya ba ma abotan cin yaji bane saboda tun farko na ban fiye so ina cin yaji sosai ba. Yaji bai cika min daɗi ba sosai, kaman yadda yake ma kowa daɗi a rayuwa.

Kana shan magani kullum? Shin kai ma abocin shan magani ne kullum? Wane irin rashin lafiya ne ya sa kake shan magani kullum? Amma kana jin daɗi ka dinga shan magani a kullum ko da ya kasance daka da lafiya ne? Shan magani ina ganin ba abu bane wanda zai kasance wanda zaka dinga jin daɗin shi a ko da yau she ba. Dan saboda shan magani baya iya kasancewa mutum yana.

Kana lulluɓe da bargo? Kin kai ma abokincin lulluɓewa ne da bargo? A lokacin bacinka kana samun bargo ka lulluɓe? Ni wani lokacin da sanyi ina samu lulluɓe da bargo saboda kare lafiyana. Wani lokacin bana son sanyi, in kuma lokacin zafi ne bana lulluɓewa da bargo. Saboda idan na lulluɓe da bargo, duk jkina zai kasance na yi zufa. Ni kuma bana ƙauna dan in kasance a cikin zufa.

Yaya kake neman izinin hutu? Shin kana neman izinin hutu a gurin aikin ka ne? Ko kuwa kana neman izinin hutu a makaranta? Ko kuwa kana neman izinin wani abu? Ana neman izinin hutu ta yanayin yin rubutu. Saboda zai kasance ogan ka na sama ya fi girmanka saboda ka ladabtar shi ka bi shi a cikin ladabi. Shine sai ka mai rubutu wadanda zai iya ganewa ka ba shi.

Kana son ɗaukan hotuna? Shin kai ma'abocin ɗaukan hoto ne? Zaka iya ɗaukan hoto a ko ina. Wasu suna amfani da ɗaukan hoto akan kwalliya, tun ba ma mata ba, sannan wasu suna amfani da shi akan tarihi yadda za ka ijiye zuwa wani lokacin kai ta kallon shi. Ɗaukan hoto ya danganta kala-kalan abubuwa. Wani lokaci akan je can a ɗauko su ƙwari ko ko wani dabba da yake da kyau a jikin shi.

Nawa bokiti kuke dasu a gida? Bokitai nawa kuke dasu a gida? Sanan nawa kuke amfani da su? Sanan ni dai na san cewa ana amfani da bokiti kala--kala. Akwai bokitin ƙarfe, akwai bokitin roba. Akwai bokitin ƙarfe dadai kasance a wani gida ka ga guda biyu ne, wani kuma guda uku, wasu kuma har biyar. Wasu kuma suna amfani da guda ɗaya ne. Saboda yanayin yadda zaka dinga tebo ruwa da su, wasu kuma na roba.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Abubuwa da yawa suna da muhimmanci a kasuwanci. Nafarko ka san abin da zaka dinga siya, sannen na biyu ka san abin da zaka dinga saidawa shine, sannan ka san wa'yanda zaka dinga siyar ma wa. Ta wani lokaci ana amfani da abubuwan da basu da kyau a harkan kasuwanci a dinga siya ana siyar ma da mutane. Kaman misali abin da yake gutan ma da mutum hankali, wanda hankalin mutum.

Wani abinci yake sa ka jin daɗi? Eh, abinci ya kasu, kashi launi da launi. Akwai abincika dayawa, akwai kuma mutum abin da yake so a rayuwarshi. Sanan, akwai gaban shinkafa, akwai tuwo, akwai dankali, akwai doya, akwai wake, akwai su alala, akwai su Ga su nan dai fanni, dayawa-dayawa. Wani ya fi so ya ci ma shinkafa haka zalla, wani kuma ya fi so, ya haɗa da wani abin da zai.

Kana son cin abincin titi? In kai ma'abocin cin abinci ne akan hanya, gaskiya cin abinci akan hanya bai dace ba. Sannan cin abinci a titi sai ya kama duwai. Koda a titin zaka samu ka ci abinci ka kasance ka samu guri ka zauna. Wani lokaci akwai mutane da yawa suna jin kunya, mutane suna dinga kallon su suna cin abinci, a ko da yaushe akan titi. In saboda hakan baya musu daɗi. Sannan zaka dinga jin wani iri bari saka ka dinga ƙoshi ba.

Nawa takalma kake da su? Shin takalmi nawa ne kake da su? To wannan ya danganta da yanayin yadda mutum yake so ya rayu. Wani zaka ga yana so ya yi kwalliya da takalma sun kai goma, wasu kuma wani dai tun daga guda ɗaya. Sannan zai kasance ne yanayin yanda mutum yake samun kuɗin. Wani idan ya samu mai inganci guda ɗaya ya isa mai yayi ta amfani da shi. Wani kuma zai kasance biyu, wani zai kasance uku, wani zai kasance fiye da haka. Sannan takalma sun kasu kashi kashi kamar wane takalmin da zaka gane.

Menene kakeyi don kiyaye lafiyanka? Eh to gaskiya, kiyaye lafiya yana da mahimmanci sosai musamman ma ga rayuwar mutum. Zai kasance kaga mutum ya kasance yanayi wanda baya son ya fara lafiyanshi. Ta fanni ya kamata mutum ya san me yake sonci, me yake sonsha. Sannan idan ka ji wani abunda baka gane ba ka je a gwada ka ka san me yake damunka. Dan saboda idan ka dawo ka sha maganin da zai kasance kana jin daɗi a rayuwanka saboda wannan rashin.

Wane fure ne ka fi so? Shin wane fure ne ka fi so? Shin akwai furen da ka fi so ne? Saboda fure sun kasu kashi-kashi. Ana bada fure ne bisa soyayya ga wanda kake so a rayuwa. Inda ka yarda da shi zai iya ma komai saboda wanda kake so ne zaka iya yi mai kyautan abun da zai sashi farin ciki. Wani furen zaka ji shi da ƙamshi, wani kuma zaka ji shi ba ƙamshi, wani kuma zaka ji shi daidai-daidai.

Me kake saya daga kasuwa? Wane abinci ne kake siyowa a kasuwa? Abubuwa akwai su fanni-fanni a kasuwa. Akwai kayan sawa, akwai kayan cin abinci, akwai kayan jin daɗi. Musamman akwai tibi wanda zaka je ka saya. Tibi ya kasu kashi-kashi, inci-inci. Akwai inci tara, goma, sha ɗaya har zuwa dai sama. Danna akwai kayan sawa. Akwai kayan sawa na yara, akwai kayan sawa na manya, akwai.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Shin a duka ranakun nan ace ranan Asabar, ranan Lahadi, ranan Litinin, ranan Talata, ranan Laraba, ranan Talata, ranan Alhamis, ranan Juma'a. Duk wane rana ne ta fi ma kyau a cikinsu. Koko wane rana ne ka fa jin daɗi, ka fa sake jin ka kayi abin da ka ke so. In na san akwai ranan sati da ranan Lahadi, su ne ranan hutu a kowa.

A ya kake daidaita aiki da rayuwa? Shin kai ma'abocin yin aiki ne a ko da yaushe? Shin rayuwanka ya kasance mai kyau ne ko ko mara kyau? Duk wani rayuwan shi za ka ga baya jin daɗin yanayin da yake rayuwan shi akwai kuma wanda za ka ga yana jin daɗin yanayin da yake rayuwan shi. Za ka ga wani aikin shi ya zo daidai da rayuwan shi amma wani kawai sa'a aiki ci dai ya kasance yawuce haka a rayuwa dan saboda baya jin daɗin rayuwan shi. Rayuwa tana da matuƙar muhimmanci game da mutumin da yake.

Kana karatu kafin ka kwana? Shin kai ma'abocin karatu ne kafin ka kwanta? Karatu ya kasu kashi kashi. Akwai karatun da zai kasance na labari ne, akwai karatun da zai kasance na addu'o'i ne, akwai karatun da zai kasance na makaranta ne, akwai karatu mai dadi. Ya kasance ko da yaushe kai ma'abocin karatu ne. Kamun a ce za ka karanta abun addinin ka, zai kasance wannan zai kasance kariya ne a tsakanin ka. Koko ka ɗauko wani labarin da za ka dinga karanta shi kuma zai kasance wannan za ka dinga jin nishaɗi.

Kana yin aiki bayan lokaci? Shin wane lokaci ne zai kasance kana yin aiki? Shin a ina ne kake yin aiki? A gida ne kake yin aiki ko, --ko a wani guri keɓaɓɓe ne kake yin aiki? Aiki ya kasance kala kala ne. Akwai aikin sayar da abubuwa, akwai aikin wanda za kaje ka siyo ka dinga saidawa. Akwai kuma aikin wanda za ka dinga zuwa gurin aiki wanda kake yin shi ne ake biyan ka. Shin wane aiki ne kake yi bayan lokaci--lokaci zai ka fa--?

Kuna sa unifom a wurin aiki? Shin ku maabota sa unifom ne a wurin aikin ku? Shin wane irin unifom ne kuke sawa a aikin ku? Shin kai ma abokin zuwa wurin aiki ne? Wane aiki ne da kake shiga aiki farin ciki a rayuwarka? Sannan akwai aiki kala-kala kaman aikin folis, aikin sojoji, aikin ƴan sanda kenan zance ba folis ba. Sannan akwai aikin lebura kawai na.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Wani lokaci idan ruwa yana zuwa ana so ka kasance kayi shiru. Bai kasance ka dinga yin surutu ba sosai, ko kuma ya kasance kana yin addu'a a rayuwan ka. Shine mafi alkhairi a gare ka. Dan saboda idan kana yin addu'a sai ka ga wani lokaci ubangijin ka ya biya maka buƙatun ka a lokacin da kake so. Saboda ana so musamman da ruwa ya fara sauka sai kayi shiru sai ka yi ta addu'a abubuwan da kake so ubangijin ka ya ba ka. Shine-

Kana tafiya kasuwanci, kai ma abocin tafiya kasuwanci ne. Akwai tafiyar da ake yin shi kasuwanci. Ko garin da za ka je gurgusa, a kowane garin da za ka je nesa, to dubawa wannan bane matsala. Ya kasance da rikaki a kan haɗiye amananka. Yanzu ya, ya tafiyar da abubuwan ka a cikin kwanciyar hankali saboda kai ma kana tafiyar da kasuwancin ka a cikin kwanciyar hankali da jin daɗi. Saboda haka ka dinga tafiyar da.

Kana fikicin tufafi, kana fikicin tufafi. Shin wane tufafi ne kafi so a rayuwa? Shin zaka iya sa kaftan ko kuwa zaka iya sa ƙananan kaya ne ka fita? Wasu suna sa kaftan saboda kwalliya su wacce afannin Hausawa. Zaka ga wani ya sa kaftan ya sa hula shi saboda wannan shine kwalliyan shi a koda yaushe. In kuma aka ga ya sa maka ƙananan kaya ne, to daga nan za a ga kuma yana.

Kana miƙe jiki da safe, shin kai ma'abocin motsa jikinka ne da safe ko da yamma? Saboda yana da inganci mutum ya kasance yana motsa jikinsa da safe ko da yamma. Idan mutum ya je motsa jiki, na misali kaje kaman motsa jikinka gudume, kaje daga nan zuwa wani guri wanda yake da ɗan nisa kaɗan sai kaje ka dawo. Zai kasance a guje ne ko kuwa zai kasance gudun ka kaɗan kaɗan ne ko kuwa zai kasance ma sauri ne? Duk wannan yana daga cikin motsa jiki. Sai aka sa takalmi haka wanda ake.

Yaushe kake farkawa kullum? Shin kai ma abocin parkawa ne da wur-wuri koko ba ka parkawa da wur-wuri? Ko wani wanda zai tashi makatun ƙarfe huɗun safe ba zai ƙara komawa ba sai ƙarfe shida. Ko kuma wanda zai tashi maka ƙarfe huɗu, idan ya dawo a ce ya je yayi ibadarshi ya dawo, zai cigaba da barcin shi da safe ya tashi ya tafi wurin aiki kamar kafin takwas haka. Ko wani kuma haka a gida ne yake aikinshi, zakaga ya kwanta yayi baccin shi sai kuma wani lokacin aikin zakaga ya tashi.

Wane irin kayan daki kakefi so? Wane irin kayayyakin aiki ka fi so? Eh gaskiya, na fi son kayan daki, in ce ina son dai ya kasance ina da abin zama da TV da laptop haka, sai wayan hannu. Amma na fi so ma in yi amfani da waya ɗin da laptop saboda sune kayayyakin da na fi so na daki, sai kuma kayan sawa na, sai kuma kayan da za mu zai kasance muna al'amari da shi na yau da kullum, kamar su kayan sawa da su hula da su, uhm--

Kana shuka tsire-tsire a gida, shin kai ma'abocin shuka abubuwa ne a gida? Kai ma'abocin shuka tsire ne a gida kamar misali gwaiba ko mangwaro ko wani abu na kayan miya kamar su tumatur, attaruhu, tattasai da albasa ko kuma su kokumba. Shin kai ma'abocin shu shuka waɗannan abubuwa ne? Kai ƙwarai da gaske idan kana shukawa, hanya ne mai kyau wanda zaka fita a ciki sannan duk wani ɗan'uwanka shi ma zaka iya bashi waya.

Kana da katin kasuwanci? Shin kana da wani kati ne a shagon ka wanda mutum idan ya zo ka bashi saboda zuwa wata rana idan zai zo shagonka kada ya ɓace saboda ya kalli wannan address in shagonka wata rana zai iya zuwa ko kuma ya kira ka a number wanda ka ajiye a cikin wannan katin saboda ba kowa bane zai iya kasance ya gane shagon ka duk sanda yake so ya zo. Saboda haka ne ake yin katin kasuwanci. Shi ne wanda za a.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Shin akwai ranaku kala-kala. Zai iya kasancewa zaka iya zuwa kasuwa tun daga ranar, ah, mm, ranar Laraba, Talata da Litinin haka da Alhamis da Juma'a. Sai ranar Saturday da Sunday ya kasance kana hutu saboda ranar hutu ne wa'iannan ranakun. Idan ka je zaka samu kana hutu amma wani ɗan kasuwan shi ba ruwan shi da wannan rana.

Kana kunna Bluetooth kullum? Shin kai ma abocin ampani da Bluetooth ne wanda za ka sa a kunne ka dinga jin abubuwa? Dan ya kasance kai ma abocin kunna Bluetooth ne, za ka fi jin sauƙi musamman ga abubuwan ka na wanda ka ke yi yau da kullum. Kamai ya kasance na jin sauti ko ko na sauraran abubuwa. Zamani ya canji wanda za ka dinga ampani da Bluetooth ne kana jin abubuwa nan saboda sauƙaƙe abubuwan ka na rayuwa.

Wane kayan marmari kake fi so? Wane irin kayan marmari ne ka fi so a rayuwa? Akwai kayan marmari kala-kala a rayuwa, kamar mangwaro, ko lemu, ko gwanda, ko, ko wani abu dai wanda za ka sha ka ji daɗi a jikinka. Kayan marmari ya haɗa da cewa kayan da zai iya kawo ruwa kamar ruwa ruwa haka, kamar su drink mai ɗan kauri, kamar su tau. Wane dai kayan marmari an fi san shi shima lokacin da ake.

Wane lokaci kake wanke kayayyakinka? A wane lokaci ne zaka iya wanke kayayyakinka? Shin kana wanke shine da safe ko kana wanke shine da rana ko kana wanke shine da yamma? Na kasance ina wanke kayana da safe. Yafi daɗin wankewa da safe. Amma wani lokacin kuma idan ban samu da safe ba, ina wanke shi da daddare. Kaman wajajen karfe huɗu zuwa sama, lokaci ne nake iya wanke kayayyaki na.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Wane launin tawada kake amfani da shi? Wane irin launin tawada ne kake amfani da shi? In kana amfani da tawada, wane irin kala ne kake amfani da shi? Wane irin launi ne a jikin tawada, baƙi ne ko fari ne ko ja ne ko blue ne? Ina tambayan ka, da wane irin launin tawada ne kake amfani da shi? Ka gaya min mu ji. Fari ne kake amfani da shi koko baƙi ne koko ja ne koko blue ne?

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya. Kana zuwa wurare da wuri ne ko kuwa daga baya. Tin ka kasance kana zuwa wuri da wuri ko kuwa a'a, ba ka zuwa da wuri, sai daga baya kake zuwa wannan wuraren. Idan ka zo da wuri, zai kasance ka attend abin da ake so ka zo yanda yin yanda ake so ka gani. Idan kuma ba ka zo da wuri ba, shine ka zo da.

Menene lambar ku mai albarka? Menene lambar ku mai albarka? Wane irin lamba ne kake amfani da shi? Lambar waya ne, koko lambar bayan-- inko, lambar mota ne, koko lambar gida ne? Wane iri ne lambar layin ku? Wane iri ne lambar gidan ku? Me ya sunan lambar gidan ku? Da wane abu ne kake gane lambar gidan ku? Da meye da meye kake zuwa ka dawo idan an ce,

Wani irin yanayi ne ka pi so? Wani irin yanayi ne ki ke pi so? Wane irin yanayi ne ka fi so? Akwai yanayin tsufa, akwai yanayin sanyi, yanayin zafi da yanayin hunturu. Wane irin yanayi ne ka fi so? Na fi son yanayin sanyi saboda yanayi ne mai kyau. Yana ƙara kyawun jiki, yana sa ka samu farinta mai kyau. Nan saboda jikinka za ka ji ya ƙara abubuwa.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama. Kana ƙetare ƙafafunka lokacin zama? Shin kai ma abocin haɗa hannunka ne? Kuma abocin haɗa ƙafafunka ne, lokacin da za ka zauna? Shin kana haɗa ƙafafunka ne idan za ka zauna? Da meye, da meye kake haɗawa idan za ka zauna? Da mene ne ka cika zama? Ka cika, kai ma abocin zama a tabarma ne, ko ka kai ma abocin zama a kan windo ne? Ko ko ina ne kake zuwa ne?

Yaya kake gina dangantakar ka da kasuwanci? Meyasa wani lokacin ba kuwa bari abun nan ya wuce ne? Dan Allah, ku dinga barin shi yana wucewa, sannan ku dinga yin approving da wuri. Saboda wani lokacin haka za kai yi ta yi, ka ga ba yi approving ma kai claiming ba. Sai ka ga kana da su da yawa. Ma yakama ace akoda yaushe ana ma approving, kana claiming din shi. The more ka yi aiki the more ana ba ka, ana maka approving, kana cha-chan zawa ka.

Nawa ruwa kake sha kullum? Mene kake shan ruwa kullum? Imma kana shan ruwan kuwa? Ruwa ka-ya zama dole, idan dai har kai ka kasance kai mutum ne. Dole za ka sha ruwa, amma mafi yin mutane wasu sai suna cin abinci ne suke sha ruwa. Wasu kuma sai sun gama cin abinci sannan za su sha ruwa. Wasu kuma kafin su ci abincin ne suke sha ruwa. Dan saboda lafiyar jiki.

So nawa kake ƙidaya kayayyakinka? Shim mawai kana ƙidaya kayayyakinka kuwa? Dan na ga akwai wasu a cikin kayayyakinka wanda baka ƙidaya su ba. Sannan kai ka ce mun kana da kaya kaman guda hamsin haka sannan na duba basu wuce arba'in da wani abu ba. Ka ce kuma ranan ka sayar mana da mu ka nera ɗari biyar. Dan nan ni na je na tambayi farashin bekai ɗari biyar ba ma bana sabon. Saboda shi.

Kana yin kiran bidiyo, kai ma abocin kira ne ta bidiyo. Kai kana ma yin chatting ɗin ma kuwa, kana amfani da na'ura kayi chatting. Wane na'ura ne kake amfani da shi? WhatsApp ne ko Facebook ko Instagram ko wani? Ni ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook sanan ina amfani da Instagram. Amma a chatting dina nafi amfani da WhatsApp. A sauran kuma ayyukana.

Menene abin sha da kake so? Wane irin abin sha ne ka fi so? Ka fi son Coca-Cola ne ko ka fi son Fanta? Ko ka fi son ruwa ne kawai? Wane irin abin sha ne ka fi so? Abubuwan sha suna da yawa a rayuwa, kamar wanda ake haɗawa da lemu, kamar wanda ake haɗawa da ruwa, kamar wanda ake haɗawa da suga, ya fi ma daɗi wanne?

Kana fi son fanka ko AC? Kin me ka fi so? Ka fi son fanka ne ko AC? Fanka yana ba da iska ne ta sama. Shima AC ana sashi ta sama da ta ƙasa ne. Shine akwai yanayin da zaka kunna AC. Akwai yanayin da fanka ne za ka kunna. Don ace ana yanayi mai tsanani, sai ka kunna AC mai tsananin zafi. Zaka kunna AC ne saboda tsananin zafi.

So nawa kake sha re ƙura? So nawa ne kake share ƙura a rana? So nawa ne ma kwata-kwata kake yin shara a rana? Inaji zai kasance mutin yana shara a rana sau uku. Da safe ana shara, da rana ana shara, da yamma ana shara. Shine saika ga guri ya kasance akwai tsabta, idan ba ka samu yi da rana ba, sai ka yi da safe da yamma, saboda gudun ƙura ko kuwa cutan da zai shiga cikin jikinku ko jikin ƴaƴayen.

Kana iya tsalle igiya? Shin ko kana iya tsalle igiya? Shin kana ma iya rike ta? Ko kuma kana iya zuwa kusa da ita? Igiya dai abu ce wanda take taimako a ko'ina. Za a iya daure ta a jaruwa daga cikin rijiya, den za a iya daure ta a yi shanya da ita. Za a iya daure igiya yara suyi lilo da ita daga wannan bishiyar zuwa wata bishiya. Sannan igiya ana iya daure abubuwan sana'a ko buhu ko wani abu.

Kana iya amfani da kwamfuta? Shin ka taɓa amfani da kwamfuta? Kwamfuta nawa ne ka taɓa amfani da su a rayuwarka? Akwai kwamfuta kala kala. Akwai desktop, akwai laptop. Akwai wanda ake amfani da su ko ba ka da wuta saboda ana cajin su ne. Akwai kuma wanda sai ka yi cajin su kafin ka yi amfani da su.

Rubutun ka yana da kyau. Yanayin yadda kake rubutu yana da kyau. Sanan mutum ya kamata ya kasance yana rubutu mai kyau a rayuwarsa. Saboda a dinga gane me yake rubutawa. Rubutu mai ma'ana yana da amfani a rayuwa. Saboda wani lokaci za ka ga mutum ya rubuta wani abun da ba za ka iya gane mai ba. Sannan zaka iya koya ma mutum rubutu ta hanyar da zaka dauko wani rubutun da yake da kyau kace ya dinga irin shi, ya dinga yi daya bayan daya.

Kana fin so pensil ko alkalami? Shin ka fi son pensil ko alkalami? Shin da me kake rubutu ne? Da pensil ne ko alkalami? Yanzu dai an fi amfani da pensil maimakon alkalami. Pensil yana da amfani sosai wurin yin rubutu saboda a je a yi rubuta komai da komai abubuwan da ake so na makaranta, kaman su koyon A, B, C, D ko kuma su koyon one, two, three har.

Yaya kake taimakawa mutane? Shin kana da wani tsari na yanayi yanda kake koya ma mutane abubuwa? Yaya kake taimakawa mutane su iya abubuwa a tsarin rayuwa? Ta ya ya ne kake bin hanya da mutane za su gane abubuwa mai sauƙi a rayuwar nan? Saboda abubuwa wasu da ƙyar ne za ka ga mutum ya gane ma shi a lokaci ɗaya. Dole sai ka yi da wayo da wayo, da yanayi yanda zai fahimta, da yanayi yanda mutum.

Kana kuka lokacin yanka albasa? Shin kai ma'abocinn kuka ne lokacin yanka albasa? Shin kana ma yanka albasar kuwa? Menene albasa? Albasa ita wani abu ne wanda ake haɗa abinci dashi, wanda zaka iya amfani dashi gurin har haɗa abinci. Idan ka haɗa abinci zakaji ya ma daɗi. Wani lokaci ɗanyen ta akayi yayyakawa aka ci gasasshen nama dashi ko kuwa a haɗa a gurasa.

Kana sayan hula? Shin kana zuwa kasuwa ka seya hula? Yaya kake sayan hula? Ko kuwa a gurin wane ne kake sayan hula? Wane irin girman hula kake sawa? Babba ne ko ƙarami ne ko ko masatsakaitci? Huluna sun kasu kashi kala kala. Akoi mai raga raga, akwai kalan baƙi, akwai kalan fari, akwai kalan shuɗi. Duk dai kalan da kake so za a iya haɗa maka shi saboda domin kasa.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Wane abu ne kake yi da farko lokacin idan ka shiga ofis? Shin zaunawa kake ko kuwa a'a kana ƙaƙaba gurin zaman ne kafin ka zauna? Ko kuwa a'a kawai kana ɗauko aiki ne ka fara yi kafin komai? Ko kuwa a'a kana cin abinci ne kafin ka fara komai? Ko kuwa a'a kana cin abinci ne tun daga gida kafin ka je ofis in? Ko kuwa a'a idan ka je.

Wacce hannu kake amfani da ita, shin kana amfani da hannun dama ne ko kuwa hannun hagu? Dan wani lokacin akwai masu amfani da hannun dama don cin abinci, duk dai abin da za ai amfani da shi saboda tsaftace abu ba sai ka ga an yi amfani da na dama. Na hannun hagu kuma ana yin shi ne a kan wani abu idan za ka shiga bayi ko wanke wani abu da sauransu ko kuwa za ka yi sarki, to ana amfani da hannun hagu ne saboda shi hannun hagu ya kasance da ban ne ta.

Kana raba ayyuka ga wasu? Shi wane ma irin aiki ne kake yi? Aikin gyaran mota kake yi, ko kuwa aikin lebura kake yi, ko kuwa aikin gini kake yi? Ko ko aikin kasuwanci kake yi? Saboda ayyuka sun kasu kashi kashi, shi ya sa na zanyano su, aikin. Akwai aikin da za ka yi ka ga ka gaji sosai, akwai kuma aikin da ba ya gajiyarwa, akwai kuma aikin da za ka sha zama ne kawai.

Wane irin waya kake amfani da shi? Saboda akwai wayoyi kala kala. Akwai wayan da ake amfani da shi ɗan ƙarami ne, saboda samun information baya isa sosai. Saboda ba shi da ƙwaƙwalwa wanda zaka samu wa'yansu, um abubuwa masu amfani, masu ma'ana. Akwai kuma wanda waya shi Android ne ake amfani da shi. Shi babban waya ne, zaka iya amfani da application masu yawa. Zaka iya ɗaukan hoto a cikin shi wani.

Kana son zama kusa da taga? Cin, kai ma abokin son zama ne kusa da taga. Ana zama ne kusa da taga saboda samun iska me kyau. Wani lokaci idan ana zafi, ba ka iya samun iska yanda kake so ba. Dole sai ka matso kusa da taga ka sha iska. Musamman ma da daddare, yanayin da ba za ka iya fita waje ba shine sai ka tsaya a tagurin taga don ka sami iska mai kyau wanda zai dinga ratsa jikinka sannan hankalin ka zai kwanta kan nan ka samu zafi.

Yaya kake jure wa zafi? Ta wane hanya ne kake jure wa zafi? Ta yaya ne za ka iya jure ma zafi? Zan iya jure ma, jure ma zafi idan na kunna fanka. Kokko idan AC ne kusa da ni in kunna ta. Saboda zafi gaskiya tana iya hassadar da abubuwa da yawa, ba kamar sanyi ba ne, tana iya hasadar cuta ko na sankaro, ko wani cuta wanda baka sanma da shi ba kwata-kwata a jikinka.

So nawa kuke yin taro, a mako? Shin kuna ma yin taro a mako? Menene taro? Taro shine yadda zaku haɗu da kai da ƴan uwan ka koko a bokanen cinikinka. Zaku tattauna akan wani abu, koko suna da wani abu kamar biki ko suna. Sai ku haɗu gaba ɗaya, kuyi taro, kuyi munna akan wannan abu, koko akan wani nasara da kuka samu akan ƙungiyanku, koko akan wani abu da kuke son cimmawa a rayuwan ku.

Wa yake ƙaƙƙafa maka baya? Wa yake ƙarfafa maka baya? Tun dawa dawani ne suke tsaya ma a matsayin rayuwa wanda za su iya taimakon ka wata rana. Wanda idan ko wani abu ya same ka ba za su guje ka ba. Suna nan a kusa da kai kuma suna nan a bayanka, ta gaban ka ma duk suna nan saboda ba za su taɓa barin ka ji kunya ba, kunyar rayuwa ko kunyar wani abun da zai fi ƙarfin ka.

Kana sa turare kullum? Shin kai ma abokin sa turare ne? Eh, gaskiya akwai wayanda za ka ga idan ba su sa turare ba a rana, ba za su ji daɗi ba. Amma akwai wayanda za su iya zama ma wanda ba za su sa turare ba a rayuwarsu, kuma haka za su dinga tafiya. Wasu saboda jikinsu baya iya riƙe ƙamshi, sai dai ka ji wani lokacin yana nan wari wari, shi ya sa su ke sa turare. Wasu ma kawai al'adarsu ne na sa turare, sun riga sun saba a ko da yaushe za su dinga sa turare a jiki.

Kana son karanta litattafai? Shin kai ma abokin karanta litattafai ne? Akwai litattafai kala-kala da yawa. Akwai littafin Turanci, akwai littafin Hausa, akwai littafin Mathematics, akwai littafin English, akwai littafin koyon karatun addini. Akwai da yawa litattafai kala-kala, wanda ake hadawa dan saboda su amfaninta mutane a lokacin da suke son amfani da shi. Saboda, littafi yana cike da matuƙan ƙara ilimi sosai a harkar ilimi. Idan kana so ka sami ilimi mai inganci, to ka nemi littafi mai kyau wanda zaka-

Kana son karanta littattafai? Shin kana son karanta, kana son kallon wata, wata da daddare? Shin wata ne kake son kallo da daddare ko menene kake son kallo da daddare? Saboda shi wata yana da tsananin haske idan ya haskaka wurare. Yana haske sosai wani lokacin, wani lokacin kuma haka ga hasken shi ba wai cancanci ba ne. Amma idan yayi haske zai iya a haska maka ko ina a wurare. Zaka iya ganin ma wani abun da baka sani ba ko kuwa wani abun da kake so ka gan shi haske.

Wani gidan abinci kake fi so? Shin wane gidan abinci ne ka fi so? Akwai gidan abincin da zaka ga ana yin abinci masu kyau, masu daɗi. Akwai wanda zaka ga tsabtansu kaɗai ma, ya isa kace lallai kana son ka ci abincin su. Saboda irin wa'innan za ka samu wurin abincin su yana da kyau, sannan ga wurin zama, sannan ga ruwa, sannan ga wani duk irin abubuwan sha da kake so. Sannan za ka samu duk abincin da kake so. Kamar yanzu mutane sun fi son cin shinkafa, wasu kuma sun fi son cin tuwo, wasu kuma sun fi son cin sakwara, wasu doya. Haka za ku ga fannin abinci, kala kala a gidan abinci. Saboda kowa da irin yanayin abincin da yake so a rayuwa. Kamar wani aboki na, shi ya fi son gaskiya tuwon shinkafa da miyan alayyahu, shi ne ya fi mai kyau.

Kana iya dafa abinci? Shin kai ma abocin dafa abinci ne? Saboda mutane da yawa suna dafa abinci, wasu kuma basa iya dafa abincin. Amma mata a cikin mu sun fi dafa abinci. Zaka ga da wuya zaka samu mace ɗaya ko a cikin ɗari haka iya samu mace goma ne ko in ce mata ashirin ne a cikin wayanda basu iya dafa abinci ba. Amma sauran tamanin in zaka ga duk sun iya dafa abinci saboda su al'adan su ne dafa abinci. Amma namiji ma iya dafa abinci. Dan idan namiji ya riƙe maka yanda ake dafa abinci sosai, haka iya zai iya fin wata mace da take dafa abinci. Saboda abincin sa yake yana kasancewa mai daɗi, haka ci su kaji daɗi sosai. Kana iya dafa abinci a ko da yaushe shi namiji.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Kuna da rijiya a gidanku? Amfani da ruwan rijiya yana da kyau, saboda yana kasancewa a matsayin wani jigo idan babu ruwan famfo. Saboda a shi ne za ka yi amfani ka je ka ɗebo ruwa a guga ka zo ka yi amfani da shi wurin wanke kayan wanke-wanke na tukwane, na yin wanke kayan jiki, ko ka wanke waɗansu abubuwan da kake so kayi wanka da shi. Sannan ka dafa abinci da shi ka ci. Saboda haka ruwan rijiya yana da daɗi. Fannin shi ya fito ne tun kaka da kakanni. Idan ka zo gidan ka ba rijiya, sai ka yi ƙoƙari ka haƙa shi. Ana haka rijiya ne za ka gan shi kamar rami.

Me kake yi da ragowar abinci? Ragowa abinci idan ya ragu wani lokaci, ina ajiyeshi ne kamar da daddare sai in ɗimama shi da safe. Inci wani lokaci kamar tuwo miyan kuka idan ka ɗimama shi da safe, zaka ji yana ma daɗi sosai. Zaka ji kamar yafi ma sabon abincin daɗi. Idan wayan su, wayanda suka iya dafa abinci sosai, idan suka haɗa ma shi, zaka ji kamar abincin dai kawai akwai daɗi ne. Sannan wani lokaci, me wani lokaci idan na rage abinci, idan na duba ci zan yi wa ɗan ɗaukane in ba almajiri. Dan saboda kada ya kasance, ya lalace. Kaga idan almajiri ya ci zai ji daɗi. Sannan ni kuma zan samu lada da wannan abun da na yi. Don haka taimako yana da kyau a koda yaushe.

Kana kulle ƙofa kullum? Shin kai ma abocin ƙulle ƙofa ne? Saboda kulle ƙofa yana da kyau. Ƙofar gida ne ko ƙofar waje. A ko da yaushe dan saboda samun tsaro. Wani lokacin idan ka bar ƙofa a buɗe wani zai iya zuwa ya ɗauka maka wani abun da kake so ya tafin ma da shi. Dan haka a dinga kula a ko da yaushe ana samun kwaɗo da key. Idan ma ba ka da shi kaje kasuwa ka siya ka zo a sa maka ka dinga kullewa. Ƙofar gida ne ta can ko ƙofar ɗaki dan saboda tsaro. In ba haka ba akwai wa'yanda suke zuwa ko da rana ko da dare da niyyan su satan maka wani abu su ɗauke su tafi da shi. Irin wannan hali ba shi da kyau. Allah ya kiyaye.

Yaya kake magance ƙoƙe-ƙoƙe? Yaya kake magance ƙoƙe-ƙoƙe? Shin ƙoƙe-ƙoƙen yara ne ko ko na manya? Dai kasance yara ne su yara sun kasance suna ƙoƙe-ƙoƙe a harkarsu. Dan suna ƙoƙe-ƙoƙe na wani rigimar, na wani rigimarsu suke ƙoƙe-ƙoƙe. To, zaka ji yaro ya kama ma ƙoƙe-ƙoƙe ba gairaba dalili. Shi kuma babba idan zai ma ƙoƙe-ƙoƙe, zai kawo maka magana ne akan wani abun da yake so ku yi ku gyara shi, da kai da shi ne ko ko da wani nashi. Sai ka ba shi shawara na gari ta yanayi yanda zai yi wannan abun wanda ba kuskure a ciki sai ya kasance an gyara shi a ko da yaushe. Saboda haka ƙoƙe-ƙoƙe ba shi da kyau.

Kana tafiya da sauri? Shin kai ma abocin tafiya ne da sauri? Ko kuwa a'a warge warge kake yi? Shin tafiya da sauri ma yana da kyau a rayuwa? A'a, gwamma mutum ya bi a hankali, a hankali sannan ya tafi. Ba wai da sauri ba. Idan ma kana so ka yi da sauri, sai ka bi a hankali. Ba wai kuma ace kana lallai sai kabi a hankali ɗan kaɗan, ɗan kaɗan. A'a, sai ka je a madaidaici. Harka dinga tafiya ne a madaidaici, ko rayuwa bata son gudu. Idan ka yi gudu zaka dinga cutan kanka, a kan waɗansu abubuwa na rayuwa. Rayuwa tana so ka dinga bin ta a hankali ne, saboda ka gane yanayin yadda zaka bi rayuwan ka. Koko yanayin yadda za ka zauna, koko yanayin yadda za ka yi mu'amala da mutanenka, da waɗansu waɗanda suke kusa da kai da waɗanda ma suke nesa da kai. Saboda haka, ana bin rayuwa sannu sannun ta.

Kana da dabbar gida? Shin kana da dabbar gida? Ƙware da gaske ya kamata a ce mutum ya samu dabbar gida, yana kiwo. Saboda dabban gida tana matuƙan taimakawa sosai a gurin kiwo ko gurin yin amfani da ita saboda kariya. Kaga dabbobi sun kasu kashi kashi, kaman kare shi ana ajiye shi saboda yayi gadi. Dan haka wani zaka ko da haushi ya yi wani zai ji tsoro. Kaga kaman akuya ita kuma ana ajiye ta, dan saboda wani lokacin zaka iya yanka ta kaci naman ta. In kuma ba ka so kaci naman ta, in dai ta girma ta haifa maka 'ya'ya, zaka iya yanka ta ka ci. Ko kuma a'a ka samu yaron ta da ya girma wanda ya yi isa ci a ciki sai ka yanka shi ka ci. Saboda haka dabba yana da matuƙan amfani kiwo a gida.

Kana sayen tunatarwa don ayyuka. Kana sanya tunatarwa don ayyuka. Ko ba ka san yawa, ya kamata ace kana sanya, kana tunatar da mutane saboda su yi kyakkyawan aiki. Manufa ne, aikin makaranta ne, ko kuwa aikin gida, ko kuwa aiki na yara ne. Dole ka dinga fahimtar da mutane yanayin irin aikin da za su dinga yi, su dinga yin shi kuma a cikin gaskiya da rukon amana. Akwai ayyuka da yawa wanda za a iya koya. Akwai aikin wanda za ka iya koya zuwa wani lokacin za ka iya samun kuɗi da shi. Kama aikin haɗa takalmi, ko kuwa aikin kafinta, ko kuwa aikin wani siyaya da saidawa. Ki kasance ka sa yaro a kan irin fannin waɗannan ayyukan. Kada mutum ya ce lallai, lallai shi sai wani aiki na gwamnati, ko kuwa wani aiki da ake biyan shi kuɗi sannan shi ne zai iya yi.

Wanne ma-malami kake fi so? Wane malam ne kake so? Wane malami ne ka fi so? Akwai malamai kala-kala a rayuwa. Akwai malamin da za ka ga zai iya muzguna, akwai malamin da zai faranta makarai akan harkokin karatu. Kaman akwai malamin Mathematics, akwai malamin English, akwai malamin su Biology, su Chemistry, su Computer. Amma ya danganta da yanayin yanda malami yake koya ma karatu. Idan ya kasance malami yana koya ma karatu a natse kuma kai ka fi son a koya ma karatu a natse to za ka dinga fahimta. Idan kuma ya kasance akwai malamin da za ka ga da ƙarfi ne yake koyan karatu shima akwai wanda yake so a koya mai karatu da wannan ƙarfin. Don haka malami, malami ne duddai yanda yayi akwai yanayin yanda suke koyar da karatunsu a yanayi daban-daban.

Kuna samun horo a wurin aiki? Shin kuna samun horo a gurin aiki? Ina ne gurin aikinku? Sannan wane irin horo ne ake baku a gurin aikinku? Horo ya kasance abun da za a maka mita a kan shi, ai ta na na ta maka da zai kasance sai ka iya shi. A wurin ayyuka kala kala suna amfani da irin wannan abubuwan dan saboda su cim ma abubuwan su. Kuna samun horo a gurin aiki? Eh haka ne suna samun horo a gurin aiki saboda sai da wannan horon ne za a cim ma abun da ake so. Za'a cim ma himman da ake so. Za'a goggoge abubuwan da suka ɓuya. Za'a fito da abubuwan da suka ɓuya. Za'a shashshare abubuwan da ya kasance suke da dauɗa sannan a fito da su fiddi a nuna ma mutane wanda yana da kyau wannan bashi da kyau a kan horon.

Kana kunna kyandir a gida? Shin kana amfani da kandir? To me ya sa ma ake amfani da kandir? Ana amfani da kandir ne saboda a ga haske a ko da yaushe idan kana son amfani da shi. Amma an fi amfani da wuta, musamman ma wutar lantarki. Wutar lantarki yana da amfani a jiki, yana amfani a ko'ina saboda ka ga haske. Haka ga hasken shi ya fi hi sosai. Zaka ga hasken shi ya fi nuna haske sosai. Zaka ga shi ana kunna a haɗa TV. Amma lantarki ku kawai yana kunnawa ne saboda a ga haske na zuwa wani lokacin. Zaka ga shi bai kasance yana daɗewa ba. Zaka ga shi lokaci, lokaci ne ake samun shi saboda idan dai har ya fara ci, ya narke shike na an gama amfani da shi. Amma wutan lantarki yana kasancewa a ko da yaushe. Dukkan sanda kake neman shi za ka samu wutan lantarki.

Wane gudu na fanka kake fi so? Shin wane gudu ne a fanka ka fi so? Gudun fanka ya kasance kala-kala. Za ka ga akwai kashi na ɗaya, kashi na biyu, kashi na uku, kashi na biyar. Za ka ga kuma akwai farko zai iya-- za a iya amfani da kashi na ɗaya ne kasance shi ne mai gudu, sai na biyu yana bin shi, sai na uku yana bin shi, sai na hudu yana bin shi, sai na biyar yana bin shi. Ko kuwa kasance an fara amfani da na biyar sai na hudu yana bin shi. Na biyar ne zai iya kasancewa mai gudu sai na hudu yana bin shi, sai na uku yana bin shi, sai na biyu yana bin shi, sai na ɗaya yana bin shi. Idan ka kai na, na misali sifili, sifili za ka ga ya dawo shi kuma baya yi, kamar ka kashe fankan kenan. Shi ne ma'anar sifili a fanka, amma gudu wani lokacin yana da kyau, wani lokacin kuma ba shi da kyau. Gomma ma ka bari ba ka sashi a gudun ba saboda sanyi.

Wani launin labule ne ku suke? Wane launin labule ku suke? Wane launi ne labulenku suke da shi? Labule ya kasu kashi kala-kala. Akwai za ka ga launin baƙi, akwai launi shuɗi, akwai launin ja, haka haka. Labule ana amfani da shi ne saboda ya kare ma sirrin ɗaki ko, ko sirrin, uhn, taga ko sirrin wani abu na daga cikin ɗakinka. Labule tela ne yake ɗinka shi. Yana ɗinka shi ne da tsawo, wani kuma yana ɗinka shi ne madaidaiji. Sannan labule yana, yana sa shi ne saboda kwalliya. Wani lokacin ana sa shi za'a ga yasa ɗaki yayi haske idan ma ɗaki yana da duhu. Wani lokacin labulen shara shara ne yaka ɗaki a haske, wani kuma labule yana sa ɗaki yayi duhu ne saboda ba haske a.

Wani irin, wani irin wasa kake yi a waje, wani irin wasa ne kake yi a waje? Shin kana ma wasa? Wasa ya kasance kala kala. Akwai wasan banza, akwai wasan da ake yin shi a cikin hankali, akwai kuma wasan da za ka dinga yin shi da sai a hankali. Ana so ne mutum ya dinga natsuwa, yana wasa da hankalin shi. In ba haka ba, sai mutum ya ji ciwo ko ya ji ma ɗan uwan shi ciwo a kan wasan da yake. Akwai wasa kuma na fatan baki wanda za ku yi magana ne wanda zai iya kasancewa yaba junan ku dariya, yanda kowa zaka ga yayi dariya, yayi annashuwa a kan wannan wasan. Akwai kuma wasan da zai kasance babu kyau wanda zai iya kai wa ga a ji ciwo. Ba'a san irin wannan wasan. Musamman za ka ga iyaye suna hani ga irin wannan wasan na jin ciwo saboda koda yaro ya yi wannan wasan zai zo ya ji ciwo, sannan zai sha wuya sosai a rayuwan shi. Ciwon zai iya kasancewa zai warke da wuri, zai iya kasancewa kuma bai.

Yaya kake shirya ayyukanka? Shin kana shirya ayyukanka ne a cikin guri mai kyau? Ko kowane lokaci kana ɓata ayyukan ne, ko kana tare da waɗanda suke ɓata ma aiki? Wane ma irin aiki kake yi? Akwai ayyuka kala kala na rayuwa, kai wanne ne kake yi a ciki? Akwai aikin gini, akwai aikin shago, akwai aikin ɗinki, akwai ayyuka kala kala na rayuwa. Kai wane irin aiki ne kake yi? Akwai aikin da zaka ga mutum yana yi, yana taimakonshi, akwai kuma wani wanda aikin da zakayi aka gabatar wa taimako bane, duka duk wahalar da kai ne ake yi akan aikin. Kai wane irin aiki ne kake yi?

Menene abincin da kake fi so? Wane abinci ne ka fi so a rayuwanka? Akwai abinci kamar haka, akwai shinkafa, akwai doya, akwai sakwara, akwai tuwo, akwai shinkafa. Abinci na kala kala ne na rayuwa. Kai wanne ne ka fi so a rayuwanka? Akwai tuwon shinkafa. Ni abincin da suka mun daɗi, yawan ci sune kamar tuwon shinkafa da miyan allayyahu, kamar shinkafa da wake, kamar doya, kamar sakwara. Kai, duk yawan cin abubuwan abinci suna mun daɗi, musamman ma a haɗa shi taliya kamar a haɗa shi da, a haɗa shi da wake. Sanan shinkafa shima a haɗa shi da wake yana da daɗi sosai. Ya kasance kuma ana hadawa da wani sinadari kamar nama haka.

Kana zuwa gida, kana zuwa gidan fim? Shin kana zuwa gidan fim ka yi kallo? Ko kuwa a'a, ba gidan fim ɗin kake zuwa ba. A'a, a ina ne kake kallo ne? A wane gidan fim da kake tsayawa ka yi kallo? Sannan kana ma kallon da kyau kuwa? Ko kuwa a'a, ba wani fim ɗin da ya kasance kai?

Kana duba kalanda kullum. Shin kai ma abokin duba kalanda ne? Saboda ka ga yanayin yadda rayuwa yake tafiya. Kana duba kalanda ne, za ka ga kalanda wani ya fara daga ɗaya zuwa talatin, wani kuma daga ɗaya zuwa talatin da ɗaya, wani kuma daga ɗaya zuwa ashirin da takwas, wani daga ɗaya zuwa ashirin da tara. Haka kalanda yake farawa. Akwai ranaku da yawa a cikin kalanda, kamar rana ɗaɗaɗaɗaya zuwa bakwai. Kaman ranan Lahadi, ranan Litinin, ranan Talata, ranan Laraba sai Alhamis da Juma'a sai ranan Sati. Duka wannan ana kiransu a kan ranaku ne wanda ake ƙidaya saboda shekaru. Rana yana kasancewa guda bakwai. Rana yana kasancewa guda ɗaya, sati yana kasancewa guda bakwai. Sannan.

Kana yin barci da rana? Shin kai ma'abocin kwanciya ne da rana? A ko wanda shi zai kasance yana yin barcin shi da rana ne. Sai ka ga ya samu yayi barci sosai da rana. Kai kuma wanda baya iya yin barci da rana. Kowa da irin yanayin da Allah yayi shi. Tannan akwai wanda zai iya ma barci da rana kuma zai iya yi da daddare. Sannan barci da rana wani lokaci gajiya ne yake kawo shi. Nan kaje wani guri ko kayi aiki ko kaje wani guri ka gaji. Idan ka dawo sai kaji kawai barci ya kama ka. A na wani lokaci barci yana zuwa ne a yanayi ba wai kai ne kake yin shi ba a a. Barci zai iya zuwa ma a duk lokacin da ya so. Saboda ƙwaƙwalwa ne yake sanya huta. Don haka idan ka dami ƙwaƙwalwa da yawa idan dai shi kanshi yana so ya huta. Zaka rasa gane kanka. Ka ji kaman ma kai wai yane. Kai ka ji kanka kawai yana irin wani tafarfasa da zai sa har ba za ka san inda kake ba. Sai dai kaji ka fara kawai barci.

Wane launin keke kafi so? Wane launin keke ne ka fi so? Shin ka fi son ƙaramin keke koko ka fi son matsakaiti ko ka fi son babban keke? Wani lokaci keke matsakaiti ya fi daɗin hawa saboda idan ka ɗauka keke ƙarami zaka iya girma sosai baka iya hawan shi ba. Amma keke matsakaiti zaka iya hawan shi kana ƙarami zaka iya hawan shi kana babba. Sannan akwai keke kala kala. Akwai keken da zaka gani an sa mata giya wanda zai kasance ko da ka zo hawa ba za ta dinga baka matsalar hawa ba sosai. Wanda idan ka zo gangara shi ma ba zai baka ba. Amma wata keken idan ka zo hawa idan ba ta da wannan giyan zaka yi ta shan wahala ne zai kai ta zujjuya ta sosai. Amma idan kuma tana da giya zaka iya rage ta wanda ko da kana zuyata za ka ji sauƙi a rayuwan ka. Sannan akwai wanda kuma batir ne kawai za ka sa mata. Idan ka sa mata batir ɗin za ta dinga tafiya da ka duk inda kake so. Ta je da kai ka dawo don kai cajin batir ɗin. Shi kuma wannan matsalar shi idan yanayi ya zo wanda ba ka yi cajin batir ɗin ba, shine za ka samu matsala da ita a kan.

Kana shan madara? Shin kai ma abokin shan madara ne? Shin za ka sha madara? Eh, ina shan madara, amma ba ko da yaushe ba. Ina shan madara wani lokaci, zan haɗa shi da ti, wani lokaci ina shan madara haka kawai, in haɗa shi da ɗan siga haka, sai in sha da ruwan zafi. Madara yana da daɗi wajen sha sannan idan mutum zai sha madara zai ji akwai madaran kala kala ne. Akwai wani wanda zai ji da daɗi, akwai wani wanda zai ji ba daɗi. Wanda zai ji da daɗi shine wanda aka haɗa shi da abubuwa masu kyau, zai kasance masu ƙarin gina jiki da sauransu. Akwai wanda kuma ba daɗi, duk wanda zaka ga ba a haɗa shi da abubuwan ƙara gina jiki ba. Shi wannan za ka ji shi wani iri ne. Sai ka ji ma idan ka sha shi kaman ka da ka ƙara shan wani madara a rayuwan ka. Amfani da madara yana da kyau.

Yaya kake jin hayaniya? Shin jin hayaniya yana da kyau ko kuwa a yi hayaniya yana da kyau a rayuwa? Hayaniya ya kasance wani abu ne wanda ba son jin shi ake yi. Zaka ji shi wani lokacin kamar ba ka cikin hayyacinka ko kuwa za ka ji rigima shi yake tada hayaniya a ko da yaushe. Zaka ji wannan yana magana, yana hayaniya, yana magana da ƙarfi, da sauransu ko kuwa idan ana wasa za ka ji ana hayaniya. Ba sai lallai faɗa ba. Wani ma idan za ka ji yana maganar shi, za ka ji maganar shi duka dai hayaniya ne. Wani kuma maganan ka ji da ma'ana, wani za ka ji ba ma'ana ma kwata-kwata a cikinta. To yana yin yanda ake yi. Zaka ji maganan dai gashinan gashinan ne dai wani lokacin. To hayaniya kenan.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Shimma kana zuwa kasuwa? Idan kana zuwa kasuwa, me kake siya a kasuwa? Akwai abubuwan da ake saidawa da yawa a kasuwa. Akwai abubuwan ban sha'awa, akwai kuma wa'yansu abubuwan da zaka gani don kayi amfani da su. Misali, abubuwan ban sha'awa shine kaman ƙwallon ƙafa na wasa, ka ga wannan shi saboda sha'awa ne kana so ka buga wannan wasan. Kaman abun da ake kira shi ma na wasa, da turanci ana kiranshi game, aka iya siyan shi shima ka zo kana ta wasa da shi. To kuma tufafi wanda ake saidawa a kasuwa, shi kuwa wannan zaka siya ne ka sa ka zo ka sa don kayi amfani da shi. Akwai kuma kayan amfanin kicin, kaman na dafa abinci, kamansu tukwane, kamansu rariya, kamansu robobi na cin abinci, kamansu robobin ɗebo ruwa da dai sauransu. Akwai kuma fanka da ake saidawa a kasuwa. Idan sai kayan abinci, ana sayar da su shinkafa ne, ana sayar da su wake, duk abun da kaje kasuwa zaka samu. Idan dai kasuwan nan ta cika lallai kasuwa ce. Don saboda haka kasuwa tana da ma'ana sosai.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Shin kana rarraba wurare ne a yanar gizonka? Shin ma ka san menene yanar gizo? Yanar gizo shi wani abu ne wanda ake amfani da shi ko za ka iya yi da wayanka ko za ka iya yi da na'urar kwamfutar ka. Kwamfutar ka na desktop ne ko kuma na laptop ne, za ka iya buɗe ta ka shiga. Sai ka shiga wani abu na sarrafi wanda ake kiranshi browser. Idan ka shiga browser za ka shiga wani rami da ake kiranshi URL. Daga nan ne za ka rubuta duk abin da kake so zai iya fitowa idan ya kasance za ka yi yanar gizo ne. Nan shi a yanar gizo za ka iya tambayan duk abin da kake so a ciki. Kaman misali idan ka shiga abin da ake ce mashi google.com, za ka tambaya "wai menene yaro a rayuwa? Ko kuma menene yanayi a rayuwa?" Koko duk abin da kake so za ka iya tambayan shi amma wani lokaci sai ka tambaye shi abu mai ma'ana. Ba za ka zo kawai ka ce mashi "cin abinci ba kawai" zai baka wannan amsa. A'a idan ka ce "cin abinci" zai iya nuno maka kawai mutane na cin abinci. To idan ka ce kawai kana son mutane ne suke cin abinci, zai nuno maka mutane masu cin abinci. Amma idan ka ce yaro ne yake cin abinci, zai nuno maka yaro ne mai cin abinci. To duk dai abubuwan da ka tambaye shi, shi kuma zai fito maka da shi. Ana so ka dinga tambayan shi abu mai ma'ana, abu mai kyau wanda kowa zai fahimta, wanda kai ma za ka fahimta lokacin wannan tambayan. Allah ya san.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Yaya kake magance matsaloli a aiki? Shin kana magance matsaloli a aikinka? Ko kuwa a'a, kana samun matsala akan aikinka? Ba ka iya magance wani matsala wanda zaka dinga jin shi akan aikin ka. Kaman irin aikin kafinta haka. Idan ka zo zaka kafa ƙusa sai ka, ba ka rike ƙusan da kyau ba, sai ka ga aikin na ka bai tafi daidai ba. Ana so idan za a kafa ƙusa ya kasance ka rike shi da kyau. Sannan ka sa shi a daidai inda zaka kafa shi. Ko kuma ka zo yanka katako. Idan ka zo yanka katako, wannan lokacin ana so ka zana daidai inda kake so ka yanka. Wani lokaci idan ba ka zana ba sai ka ga abin ya ma rawa. Ba ya tafiya daidai. Ana so ka rike ruler, magwaji kenan sai ka gwada. Idan ka gwada sai ka ja shi da fensir. Kana jan shi da fensir, ka ga wannan ya kasance ya zo ma daidai.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Shin, nawa ne kake biyan kuɗin wutar lantarki a wata? Zai iya kasancewa abu mafi wahala biyan kuɗin wuta lantarki a wata. Saboda wani lokacin zaka ga an cika maka kuɗi musamman ma masu bill. Idan aka kawo musu cajin su, sai ka ga ba a kawo wa cikakke kamar yadda ya kamata. Wani lokacin kaga an sa musu dubu goma sha, wani lokacin kaga an sa musu dubu ashirin, wani lokacin arba'in, wani lokacin ma har ɗari yana kaiwa. To shine ake so a sa mita. Idan aka sa mita, mutum zai samu sauƙi. Zai sa wannan katin na yanda yake so, sannan zai iya riƙe shi yanda yake so yayi da shi. Saboda idan ka kunna kowane wuta, zaka iya cinye katinka a koɗayaushe. Idan kuma ka rage wutan, kawai da kake amfani da shi ne ka kunna. Wanda ba ka amfani da shi sai ka kashe saboda kada ya ci ma kuɗi sosai. Don saboda unit dinka shine kuɗinka a kodayaushe. Idan kana bukata ka ƙarar da shi, sai ka je ka siyo wani unit din ka kara sawa. Harkar wutan lantarki yana da wahala a ko ina ne ma. Idan dai ya kasance yana da tsada, sannan yana da wahalar amfani.

Kana kunna tsaron batiri, shin kana sa tsaron batir a wayan ka? Misali kaman idan kana da batir a wayan ka, zaka kimanta yanayin da zaka dinga amfani da shi sannan kana kwaf da shi ta yanayin da zaka yi amfani da shi, ta yanayin da ba zai ƙare ma da wuri ba. Sai ka samu matakin da yanayin za ka lura da yanayin da batir din yake tafiya. Shi ne ya kasance ace ka sa mai tsaro kenan a cikin wayar.

Kana yin addu'a kullum? Shin addu'a ita ce makarin mumini? Eh, haka ne, ita ce makarin mumini. Zaka dinga yin addu'a ne saboda abin da ka yarda da shi saboda ya kare ka akan wani duk mugun wa'insu abubuwan da ba ka san gani. Kanan zaka yi addu'a ne akan wa'insu abubuwan da kake son samu saboda wanda ya ƙirƙ wanda ya, ya yi ka, ya ba ka wannan abun ka samu, ka yi al'amura na rayuwa. Shin kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum saboda addu'a ita--

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Lokacin da babu wutar lantarki, ina ɗaukan wani aiki ne da ban san da shi ba in yi shi. Kamar wanda baya shafar wutar lantarki sai in yi shi. In kuma ya kasance ina da caji a batir dina na waya ko ko na laptop. Zan ɗauko aiki in yi don saboda shima batir ɗin yana matsayar riƙe caji wanda zan yi amfani da shi. Shi ma ka ga gamai yana matsayar wutan lantarki ina shi na zaune na kan shi ne.

A wane wata aka haife ku? A wane wata ne aka haife ku? Kim, wane wata ne aka haife ku? Eh, al'amuran duniya yana da wahala musamman ma na fannin haihuwa. Ace mahaifiya za ta samu tikitin yaro yana cikin cikinta, ka kasance wata ɗaya, wata biyu, wata uku, wata huɗu, wata biyar, wata shida, wata bakwai, wata takwas. Wata za ta iya haihuwa a wata takwas ko tara ko goma, haka haka. Tattai yanayin yanda mu.

Sau nawa kake amfani da internet? Sau nawa ne kake amfani da internet? Ina amfani da internet a duk lokacin da naga dama. Bana sanin ko sau nawa ne nake amfani da shi saboda zan iya amfani da shi a ko da yaushe saboda shine aikina. Zan iya ma mutum aiki da shi, in yi mai registration din wani abu sannan in yi mai amfani da shi akan wani aiki da ya bani wanda zan duba mishi wani abu in yi mai bincike a ciki. Shi ne.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Shin a kan gado kake kwana ko a ƙasa? Wani zaka ga yana kwana ne a kan gado wani kuma a ƙasa yafiye mai. Amma gaskiya kan kwana a gado yafu, yafu daɗi. Saboda idan ka kwanta aka ji ka kaman kana sama. Saboda da yanayin, yanayin da ka samu katifan wanda kake kwana ne. Wani katifan da zaka gan shi babba, saboda haka idan ka kwanta a kan shi aka ji kaman kana sama ne ma shima kaman kana sama.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Ina ne kake ajiye hotunan wayarka? Eh, na san ana ajiye hotunan waya a galari saboda a nan ne za a iya zuwa a same su. Ko kuma hoton yana kasancewa ya tsayu a galari, ko kuma a photos. Wayannan guri sune ake ijiye hoto, wanda hoto su kasancewa sai ka, wanda hotuna ne ake ijiyewa a gurin. Sannan wasu suna boye hotuna su.

Ina kake ajiye makullan ku? A wane guri ne kake ajiye makulli? Makulli yana da fa'ida sosai akan ƙofa, saboda da shi ne ake taimakawa a kulle ƙofofin gida, ko ƙofar gida ko ƙofar ɗaki. Dattai abin da ya kasancewa yana da wurin kullewa da makulli ne ake buɗe shi da makulli ne ake kulle shi. Saboda haka matsayi yana da matuƙan amfani a rayuwa. Yana da matuƙan amfani a ko ina. Shi ne a kanga.

Wane irin burodi kake so? Wane irin burodi ne ka fi so? Wane irin burodi ka fi so? A cikin burodi akwai kala kala. Akwai burodin da zaka gane ama abu kaman abun nan. Wane irin burodi ne ka fi so? Wane irin burodi ne ka fi so? Wane irin burodi ne ka fi so a rayuwan ka? Kai burodi wanda za a yi shi da alkama. Akwai burodi wanda ake yin shi da fulawa. Akwai burodin da yake rike abubuwa da yawa kamansa.